Eh, ina zuwa gidan, ina zuwa gidan fim saboda a wasu lokutan za a yi don ya tararwa, babu wuta a gida kuma saboda wuta, sai da wuta dole za a iya kallon fim a gida. Amma a gidan, idan a gidan kallon fim ne ko da ace ba wuta saboda kuɗaɗen da mutane za su kawo, kuɗaɗen duk wanda ya zo shiga ƙa'ida ne dolan shi sai ya bada kuɗi. To wannan kuɗin da ake badawa wurin, a wurin shiga gidan fim da shi suke yin amfani a siya mai a janareto, a tayar ko da ace ba wuta, a sama kowa fim ya kalla. Kuma daɗin gidan kallon fim shine ba zai yiwu ace wannan shi kara son fim ka zaɓa dole sai fim dinnan za a sa. A'a, za a nemo wani fim ne wanda ya kasance fim ne mai daɗi, fim ne mai jan ra'ayin jama'a, fim ne mai jan hankali wanda shi ne ake sawa a wurin. Wanda dole zai zama fim ne mai daɗi, ba wai ra'ayin wani daban a cikinku za a ruwa ba. Don wannan shi babba ne a wuri yace shi ga ra'ayin shi wannan fim ɗin za a sa a, yau a gidan kallon, a gidan fim dinnan. A'a, wannan ba zai yiwu ba. Su masu gidan kallo, masu gidan fim dinnan su ne za su yi amfani da hankalansu, da tunaninsu su ga a yanzu wane fim ne yake tashe. Wane fim ne yake tashe wanda in aka sa eh mutane za su kalla. Wanda su ma sa wannan fim ɗin zai zama musu, zai zama musu kaman, kaman ace janyo kostomas ne, janyo abokan cinikayya ne saboda me? Saboda sa fim mai daɗi shine zai sa duwatsu daga waje su ringa zuwa, su ringa barin ma wasu gidan kallon fim ɗin. Suna zuwa wannan gidan kallon fim ɗin saboda me? Sun san ana saka fina-finai masu faɗakarwa, ilmantarwa da nishaɗantarwa a gidan wannan kallon. Zai zama gidan wannan kallon fim ɗin mutane za su ringa cika sosai saboda me? Saboda fim ɗin da ake sawa ya zama fim ne masu ma'ana ba wai fim na hauka ba. Fim ne masu ma'ana da hankali, da kome da kome. Wanda shi amfanin zuwa gidan kallon fim shine. Idan ka je gidan kallon fim, ba dama ace gashinan ka rataye kallon fim, an kusa fim ya ɗan fara daɗi, an kusa gamawa sai kawai a zuwa a ɗauke wuta. A'a, wannan ba zai yiwu ba saboda me? Ko da ace an ɗauke wuta, ana ɗauke wuta, su masu gidan kallon nan za su yi amfani da wannan janaret, janareton nasu a sa mai mai a tayar da shi saboda me? Al'umma su samu su ƙarasa kallon fim. Amma idan ya kasance cewa a gidan kallon fim ma ana iya ɗauke wuta, wanda aka ɗauke wutan nan babu wani janareto da za a ce, da za a ce za a tayar. Zai zama cewa shi ma gwarama ka tsaya ka kallon ka a gida kenan saboda me? Ka tashi ka je gidan kallon fim ne saboda ka kalla fim ya nishaɗantar da kai kuma sannan ba wai saboda, ba wai idan an zo fim, an kusan gama fim kawai a ɗauke wuta ba kuma babu janareto. Domin ya amfanin zuwa gidan wannan kallon fim ɗin kenan. Babu wannan, babu amfani. Saboda shi ya sa duk wani gidan kallon fim suna tanajin janareto, wutan nefa wanda wannan wutan nefan ana amfani da shi a lokacin da babu janareto. Lokacin da akwai wutan nefa ba zai yi amfani da janareto ba amma lokacin ana, ana ɗauke wutan nefa dole zai yi amfani da wannan janareton.

Wata sahiharnin wacce ke shiga waɗannan takardu kawai ta hanyar daban-daban wacce da ita ke iya samun. Akwai wanda idan ka fantsama ta sahiharnin da ka yi ta kai ka fantsama da ƙanƙara ce, yana amfani da sahiharnin wanda yana amfani da kalami a zana ma, a zana masa hannuwan da wannan zai tabbatar da cewa ka siya kaya ne daga kamfanin mu. Amma idan ya kasance babban, babban cinikayya ne, ba ma amfani da wannan hanya. Muna amfani da hanyar sa stampi, ba ciki an sa hannu da bayoro, an sa kwanan wata da sauran abubuwan da ya kamata a sa. Za'a zo a yi kuma amfani da stampi saboda me? Tabbatar da cewa wannan kayan a hannun mu ka siya. Saboda ganin wannan sitamfin shine zai tabbatar mana da cewa, "Eh wannan kayan a hannun mu ka siya." Kai ma zai tabbatar maka da cewa a hannun mu ka siya tunda mene? Wannan sitampin yana zuwa da sunan kamfani, da date, da sa hannun manaja, sa hannun bayaro ke ne. Ba cin stampin nan, kuma sa hannu na alƙalami ɗa muke amfani da shi.

Eh, abubuwan da nake da ragowa a abinci suna da yawa. Ya danganta daga wane lokaci ne na rage wannan abincin. Saboda idan ya zama cewa misali, da safe ne na sami ragowar abinci, na rage abinci, so zan bari shi in ajiye shi saboda zuwa rana basan san menene zai iya faruwa zuwa ranan wannan ranan ba. Idan ya kasance rana ta yi kuma bani da abinci, wannan ragowar abincin nawa sai iyi amfani da shi wurin ganin na samu na sa ma cikina wani abu saboda kara wani cutta ya zo ya kamani kalar cutar ulcer da sauransu. Amma idan ya kasance ba cin na yi wannan ragowar abincin da safe na zo da rana ma da zama na samu abinci, sai in ɗauko wannan ragowar abincin nawa nayi kyauta dashi saboda me? Yin kyauta abu ne mai kyau. Watakila ma akwai wani wanda shi bai ma samu ya ci abinci ba. Amma ni ganin da ragowar abinci ka ni kuma da abinci rana, idan ya kasance ban yi kyauta da shi ba na bar shi ya lalace, na zama mugu kenan, na aikata mugunta ko wani abu ma makamancin haka. Saboda me? Diya, dik sanda aka ce gashi kana da abu, ka yi ƙoƙari ka rinƙa ba ma mutane. Shiyasa idan kuma ya kasance da rana ne na yi ragowar abinci, zan iya ajiye shi zuwa dare saboda ban san me zai, me dare za ta haifar ba, ban san me zai faru da dare ba. Idan na kuma aka, na samu dare ya yi, na ga gashi, na samu abincin dare kuma ina da ragowar abincin rana, to wannan ragowar abincin ranan zan yi amfani dashi wurin ganin na kyautar ma wani, wurin ganin na ba ma wani mai buƙata wanda shi yana da buƙatan shi saboda zai ci a wannan lokacin bai mara abin da zai ci a wannan lokacin ni kuma gashi ina da abincin da zan ci a wannan daren. Idan ya kasance ragowar abincin da na yi da rana ne, to ragowar abinci nawa da baya da buƙatar ajiyewa ragowar abincin da na yi da dare, ragowar abinci nawa da baya bukat, baya da buƙatar ajiyewa saboda me? Zuwa safiya zai iya samun matsala. To wannan ina yin ƙoƙari ne wurin ganin na kyautar dashi tun a cikin wannan daren saboda kar wannan abinci ya zo ya lalace saboda barin abinci ya lalace ba wai abu bane mai kyau.

Eh takalman da na fi so gaskiya, zan iya cewa kalan takalman da na fi so suna da yawa. Wanda za su iya kaiwa zuwa guda biyar ko shida ko bakwai, ga har zuwa goma ma kalan waɗannan takalman. Tunda akwai takalma kala kala a duniya, amma kowa yana da ra'ayin shi ga kalan takalmin da ya fi son sawa saboda me, saboda ya fi mai daɗin sawa, ya fi mai daɗi a ƙafa da kuma wurin tafiya ya fi jin daɗin shi. Ni a kalan takalman da na fi sawa ina son takalmi sau ciki. Shi ne wanda zan iya cewa zai zo a jerin farko a kalan takalman da na fi sawa. Saboda me? Sa takalmi sau ciki musamman ace yanzu ga shi lokacin muna yanayi na sanyi. Sa takalmi sau ciki zai sa in ka sa mu safa ka sa wannan takalmin naka sau ciki ƙafanka ba zai lalace ba ko kura ake ƙafanka barai yi datti ba. Iya abin da zai yi datti shi ne wannan takalmin da ka sa. Wanda idan ka ji ka cire wannan takalmin za ka tarar da ƙafanka gashi bai yi datti ba. Shi sa wannan takalmin takalmi ne mai kyau wato kuma takalmi ne, takalmi ne da zan ce ina yawa ina amfani da shi. Sanin takalmi na biyu shine slippers. Shi ma nada daɗin sawa misali ace a cikin gida. Saboda me? Takalmi ne wanda na farko ba shi da nauyi, ba shi da wahalan sawa idan da ko cirewa ga zoyi ba shi da wahalan cirewa. Saɓanin takalmi sau ciki. Takalmi sau ciki kuma yana da wahalan cirewa, har gurin sawa ma zan iya cewa yana da wahalan sawa. Waɗannan su ne takalma manya manya guda biyu wanda su ne na fi so.

Eh, na fi son zama a birni ba a ƙauye ba. Saboda me? Zama a birni wuri- zaman ne- wurin zama ne wanda zan iya cewa ya fi daɗi, sannan anfi samun kayan more rayuwa da wasu abubuwa wanda ba a samu wannan abubuwan a ƙauye. Dalilin da ya sa ba a samu wannan abubuwan a ƙauye, saboda me? A ƙauye in ka je za ka tarar da babu mutane da yawa, babu masana'antu, babu manya manyan gurare da yawa. Saboda me? Saboda guri ne wanda babu mutane. Ko da ace ka ɗauka kayan abubuwan nan ka kai gurin, ba za ka samu cinikin da har, za ka iya samun wani ci gaba ko kuma ya zama cewa ka samu wana abun da ya kamata ka samu a wannan gurin ba. Amma idan a birni ne, duk yadda ka zo ka-kafa wani abu wanda ya kasance abun nan abune mai kyau, mutane suna son shi sannan ka inganta shi, to cikin ikon Allah za ka ga mutane suna yawan zuwa siya, suna yawan zuwa siya. Saboda me? Ka inganta wannan abun. Kuma birni wuri ne na jama'a wanda jama'a suna zaune a ciki sosai. Ko yaya ne za ka ringa yin samun ciniki a gurin al'umma. Shi yasa zaman birni gaba ɗaya ba shi da haɗi ma da na ƙauye. Zaman birni ya fi zaman ƙauye ɗari bisa ɗari. Amma akwai wanda za su iya ce maka sun fi jin daɗin zaman ƙauye. Saboda me? Watakila ko anan suka taso, anan suka yi wayo, to zai zama musu cewa zaman wannan gurin ya fi musu, sun fi jin daɗin zaman wannan gurin. Saboda me? Sun riga sabo ne ya sa su ke jin daɗin zaman wannan gurin ba wai saboda wannan ƙauyen ya fi birni bane ya sa su ke son zaman ƙauyen. Saboda me? Sun riga sun saba da ƙauyen ne wanda in sun fito birnin, eh suna jin daɗi ba wai ba sa jin daɗi ba. Amma me? Sabon da su kai a cikin wannan ƙauyen, shi ya sa ko yaya ne za su ce wannan ƙauyen ya fi musu daɗi. Amma yanzu idan muka dubi zuwa ga wanda suka saba zama a birni, duk daɗin da ƙauye zai musu ba za su iya daɗewa ba. Saboda me? Ba anan suka saba rayuwa ba wanda suka canja canjan abubuwa da yawa. Za ka- a ƙauye ne za ka iya zuwa ma wani abun da idan a birni ne za ka same shi cikin sauƙi. Amma a ƙauye za ka iya ma zagaye ƙauye gaba ɗaya ba tare da ka samu wannan abun ba. Dalili kuwa shine wannan abun ba a sayen shi a wannan ƙauyen. Idan mutum ba ya sa kuɗin shi ya siyo abu daga birni ya kai shi wannan ƙauyen, to ba zama a siya ba. Zai zama mai asara. Shi ma ke nan ba zai ƙara kawowa ba. Shi sa yawanci muke ake fuskantar kalan waɗannan matsalolin. Shi yasa na fi son zama a birni. In kana zaune a birni, za ka je ƙauye lafiya ƙalau ka kai ziyara ku ga gaisa da mutane. Ka ji- ka yi abin da ka yi, ka dawo birni kuma cikin- shi ma kana cikin jin daɗi. Amma idan kana ƙauye, duk yadda- yadda ka je birni, za ka ji ma ba ka buƙatan ka dawo. Wanda ko da tilasta ma aka ka koma ƙauyen nan, zai zama kawai dai ba ka dai da za ka yi ne. Shi ne ya sa ka koma wannan ƙauyen ba wai don kana son haka ba, ba wai don kana jin daɗin haka ba.

Eh, ni sanda naka iya tafiya da ƙafa, zaaiya--zan iya ƙidaya shi ko in ce zan iya kimasta shi da kaman tafiyan kilomita biyu zuwa uku. Ba tare kuma da na ji cewa ba zan iya ba. Ba wai bazan gaji bane. Tabbas akwai gajiya saboda bawai tafiya bane kaɗan. Akwai gajiya amma saboda sabo da juriya zai sa in iya jure wannan tafiyan har ya kai wannan kilometers din saboda me? Na riga na saba tun wasu lokuta da daɗewa da dama. Saboda yana da kyau dama ace mutum ya iya-- ya saba da kalan wa'innan tafiyan. A ce zaka iya tafiya da ƙafa zuwa kaman a ce kilomita ɗaya ko zuwa biyu haka saboda me? Baka san me zai iya faruwa a gaba ba wanda zaisa dole saika yi wannan tafiyan. Wanda idan ya kasance cewa ba ka yin wannan tafiyan har ka zo ka saba, zai iya zama maka matsala nan gaba. Saboda shi kanshi wannan tafiya da ƙafan training ne. Zaniya cewa irin samun juriya ne yana samar wa mutum da juriya da yawan gogewa a cikin irin wa'innan lamarin.

Eh ina karatu kafin in kwana. Kafin in kwanta kwana ina yin ƙoƙari in yi karatu saboda me? Wani abu ne wanda zai iya kare ka daga sharrin wasu abubuwa da yawa. Wanda a yayin da ka riga ka kwanta bacci gaba ɗaya ka kasance ba ka cikin, ba kai kake tafiyar da kanka ba. Ya kasance kawai, tsaro ne na Allah yake tafiyar da kai saboda me? Ba ma ka cikin hayyacinka wanda hasali ma, ranka ma kanshi baya jikinka. Saboda me? Yin wannan karatun kafin ka, kafin yin kwana abu ne mai matuƙar amfani sosai. Saboda yin wannan karatun kafin kwana addu'o'i ne, karatun littafi mai girma ne, karatun littafi mai tsarki ne da addu'o'i. Idan kana yin ƙoƙari kana yin wannan karatuttukan kafin ka kwana, karatu ne wanda zai zama maka kariya a gare ka da wa, da ma wa'inda suke kusa da kai baki ɗaya. Karatu ne wanda zai zama maka kariya babba. Shi ya sa ina yin ƙoƙari in, ina yin karatu kafin in kwanta. Wanda shawara ne wanda zan ba ma kusan kowa da kowa na duniyar nan gaba ɗaya. Ko wane addini kace bi, ka ringa yin ƙoƙari tunda kowane addini ya tanadar da addu'o'i kala kala. Ko wane addini kake bi, ka ringa yin ƙoƙari kana yin karatu kafin yin kwana. Saboda zai zama maka abu ne mai matuƙar amfani sosai. Idan kana yin ƙoƙari kana yin karatu kafin ka kwana, zai amfane ka, ya amfane iyalinka, ya amfane ma wa'inda suke kusa da kai.

Eh, inda nake son ziyarta wuraren da nake son ziyarta suna da yawa don za su iya kama wa kaman wanda zan lissafo kaman haka Paris, Saudi Arabia, China, America, Dubai. Waɗannan wuraren da na lissafo guda huɗu sune wuraren da na fi so in ziyarta. Na farko shine Saudi Arabia. Shine wuraren da na fi so in ziyarta. Ina so in je Madina, in je Makka, in je ɗakin Ka'aba. Wannan shine ƙasan da na fi so in ziyarta a rayuwata. Sai kuma ƙasa ta biyu mai wunta ita ce ina buƙatan ina so in je Spain. Su abun da nake so, abun dalilin da ya sa nake so in je Spain abubuwa ne da ba za su wuce guda uku zuwa huɗu ba wanda ina son je in kalla La Liga wanda wani competition ne na ƙwallo haka wanda ake kira da La Liga. Ina son je in kalla La Liga akwai manya manyan ƴan wasa da nake, da nake so a ce ina haɗuwa da su a rayuwata. Musamman ace a Spain suna da yawa irin su Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Vini Jr. Sannan in aka, in aka zo gaba kuma ina buƙatan in je London. Inda ina son in je Ingila a Ingila kuma kuma nake so in je a cikin Ingila ina so in je London wanda a nan shi ma akwai wasu players ƴan wasa da nake so a ce ina haɗuwa da su a rayuwata irin su Rodri, Erling Haaland, Cole Palmer. Da wasu dai manya manyan ƴan wasa wanda ya kamata a ce na haɗuwa da su wanda kuma har gobe ina so a ce ina haɗuwa da su. Sannan aka zo na gaba ina buƙatan in je America. In je in haɗuwa da shugaban ƙasar America Donald Trump. Ina da buƙatan shi ma a ce na je wannan ina so a ce na ziyarce Amurka. Sannan ƙasa na gaba da nake da buƙatan in ziyarta ina so in ziyarta China. Saboda akwai ma wasu inda ya kamata a ce su ma na haɗu da su a can China. Saboda China ƙasa ce babbar ƙasa ce mai kyau wanda ana magana ima a duniya gaba ɗaya ta fi kowa yawan mutane. Wanda kuma wannan yawan mutanen bai sa wannan ƙasar ta zama tana da naƙasu. Gun tattaran arziki ko kuma fama da yunwa ko fama da rashin ruwan sha ko fama da talauci. Saboda me? Suna amfani da wannan yawan mutanen da suke da shi wurin ganin sun ƙirƙiri wani abun da duniya za ta so. Wanda yaro tun yana ajin, ajin farawa a makaranta za'a ɗaura shi akan me yake kamata a ce ya koya a rayuwar shi. Wanda idan yaro ya fara tasowa da abu tun yana ƙarami zai kasance wannan abin zai shiga ƙwaƙwalwar shi zai kasance wannan abu kamar yaro yake a cikin jinin shi. Duk sanda aka ce ya girma ya ƙware a kan wannan abun to ba za ka haɗa ƙwarewar shi da wanda kuma sai da yana ba-- girma sannan aka zo a ka koya mai wannan abun ba. Ƙwarewar su ba za ta zo da yawa. Saboda me? Idan aka ce yaro yana ƙarami koyon aikin shi, ɗaukan aiki ko kuma ice ɗaukan karatu ko ɗaukan wani abu ya fi babba saurin ɗaukan abu. Saboda me? Ƙwaƙwalwan shi lokacin babu abubuwa da yawa abubuwa ba su tarun mai ƙwaƙwalwa ba. Wanda zai kasance yana iya saurin mantawa da abubuwa. Shi yasa wannan ƙasan har yau su, suna da ci gaba sosai a duniya ma gaba ɗaya. Shi yasa nake so in ga na ziyarta wannan ƙasan. In na jin ita ce ƙasa ta uku da nake buƙatan in ziyarta. Idan muka dawo gida Nigeria, Nigeria kuma tun dama tun can ni ɗan Nigeria ne ina so in ziyarta wasu garuruwa da suke cikin Nigeria wanda ina so in ga naje su. Wanda na je wasu na je su wasu daga cikin na je amma kuma ina buƙatan a ce ga shi na ƙara komawa. Saboda me? Na ji daɗin zama a waɗannan wuraren kuma wurin da ya kamata a ce da ya zama ina ce wa ka ji daɗin zama a wurin zaka so a ce yau ga shi ka ƙara komawa wannan gurin. Kaman yanzu a ce Enugu state akwai wuraren da zan so a ce na ƙara komawa a wannan, a wannan garin. Sai kuma garuruwan da ban taɓa zuwa ba akwai kaman su Maiduguri wanda wannan garin har gobe ina so in je shi. Sannan Lagos ma na taɓa zuwa Lagos amma mai akwai ina buƙatan in ƙara komawa saboda me? Na ji daɗin zama a wurin sannan kuma na ji daɗin mu'amala da mutanen da suke wurin. Wanda wannan dalili ne shi ya sa nake so a ce yau ga shi na ƙara komawa wannan garin. Saboda in jin haɗu da waɗannan mutanen waɗanda sun kyautata min a rayuwata kuma na ji daɗin zama da su.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo. Nan ko kwanan nan ma akwai abubuwan da na yi kokari na siya a yanar gizo. Saboda me? Siyan kaya a yanar gizo yana da sauki kuma sannan yana da zaka iya samun kaya masu arha a yanar gizo. Amma ba dole sai mutum ya, ya bi a hankali wurin siyan kaya a yanar gizo. Saboda ana yawan cutar mutane ba kadan ba. Ana cutar mutane sosai sosai wurin siyan kaya a yanar gizo. Indai ba wai ka san irin manhajojin da zaka yi amfani da su wurin siyan kaya a yanar gizo ba, to za a daɗe ana cutanka ta waɗannan hanyoyin. Wanda zan iya zan lissafo su yanzu haka. Akwai manhajojin da idan ka yi amfani da su wurin siyan kaya a yanar gizo, to cikin iko Allah ba za ka samu matsala ba. Za su kawo ma kayanka a kan lokacin da suka sama cewa za su kawo ma kayanka. Zai dai kai ka yi amfani da manhajar Temu. Ana-- a wannan manhajar ana sayar da kayayyaki kala kaya. Dubu wani kayan da kake so za ka iya samu a wannan manhajan. Kuma idan ka siya kayansu tabbas alkawari ne ba za su kawo ma a tsakanin kanin kwana goma. Kana siyan kayansu ma ka tura musu kuɗi za su gaya ma a tsakanin kwana goma kayanka zai iso gare ka. Kuma cikin iko Allah a tsakanin wa'annan kwana goma da suka ba ka kayanka zai iso gare ka. Sai mu je na gaba kuma shine Jumia. Manhaja na gaba shine Jumia. Shi ma wannan manhajar cikin iko Allah indai har ka siya kaya a cikin wannan manhajar suna iya bacewa ƙaran su wurin ganin sun kawo ma kayanka cikin aminci da koshin lafiya. Amma akwai wuraren da kuwa tabbas in kaje ka siya kaya kuɗinka sun tafi kenan. Ka tura musu kuɗin amma kuma ba za su taba kawo ma kaya ba. Shi yasa siyan kaya a yanar gizo akwai ɗabangarorin da yake da hatsari kuma ɓangarorin da yana da alfani sosai. Hatsarin shi shine yau idan aka ce ka siya kaya a yanar gizo a wurin wanda baka san shi bane. Inda zaka siya kaya a yanar gizo, wuri ne wanda baka san wa yane za ka siya kaya a hannun shi ba. Kawai mene ne za ka siya ne. To ka ga ta wannan wurin ɓangaren za a iya cutanka kuma za a iya a kawo ma wannan kayan. Amma wa'annan manhajojin da na, da na lissafo guda biyu, Temu da Jumia wa'annan an gwada su kuma an yarda da ingancin su. Mutane kuma har gobe suna amfani da su saboda me? An yarda da su. Baka san su ba amma zaka siya kaya a hannun su saboda kana da tabbacin cewa wasu da yawa sun siya kuma an kawo masu kuma kai ma in ka siya cikin iko Allah za a kawo ma. Amma za ka iya zuwa ka gwada wata manhaja za ka ga kayansu idan a manhajar Temu da Jumia ana amfa-- ana siyan wa'inan kayan naira dubu ashirin. Za ka iya zuwa wani manhajar sai ka tarar da wannan kaya ana sayar da shi dubu sha biyar. Sai ka ga, a ai gashi an samu sauki a wannan wurin. To bari kawai in siya a wannan, a wannan manhajar ta yanar gizo tunda su manhajarsu tafi saukin kaya sosai. Bari in siya a nan. Ba tare da kai ka san cewa siyan wan, wannan wurin kawai dai an zo an sa wannan kuɗin ne saboda ka tura musu wannan kuɗin. Za ka tura musu kuɗin sannan kuma wannan kayan ba za su kawo ma shi ba. Ya zama mene? Ya zama cuta kenan. An cuce ka wanda kuma ba ka da inda za ka je ka, ka yi ƙorafi a dawo ma da wannan kuɗan ka. Saboda me? Baka san su ba. Kowa da kaɗuwa ne a yanar gizo. Kayan su na da sauki ka siya. Sannan wani manhajar ma za ka iya zuwa ka tarar da kayan ana sayar da shi asali a Temu da Jumia ana sayar da shi dubu talatin. Amma in kaje wannan manhajar sai gasan rage kuɗin shi, kuɗin shi zuwa naira dubu sha biyar. Su kuma dalilin da su na rage wannan kuɗin, a ai za ka ga wannan kayan ya yi sauki. Shi bari in siya kawai a nan tunda saukin shi yana da sauki sosai. Su kuma sun sa wannan saukin ne saboda me? Sun san wannan kayan ko ka siya ba za su kawo ma ba. Kai ne za ka yi asara. To in ka siya wannan kayan kai ka ga sauki ka siya, za su cuce ka. Ba za su kawo ma wannan kayan ba. Ka ga wannan dubu sha biyar da ka tura musu ya tafi abasa. A maimakon ka baɗi wannan dubu sha biyar da ka kira shi, a maimakon ka cika dubu sha biyar ka kai dubu talatin, kaje Jumia ko Temu wanda ka san in ka siya wannan kayan ba maka ba za su kawo ma shi a tsakanin iya kwanakin da suka ba ka. A iya wannan kwanakin za su iya bacewa ƙaran su wurin ganin sun kawo ma shi. Amma wancan manhajar ba da kaje. Kai kaje kawai ka ga sauki. Amma kana ganin nan a madadin za ka kashe dubu sha biyar kaje ka kashe, a madadin za ka kashe dubu talatin. Ai tunda nan dubu sha biyar za ka kashe bari ka siya kawai a nan saboda dubu sha biyar kuɗin da za ka kashe ai bashi da yawa. Kana ganin kuɗin da za ka kashe ba shi, ba shi da yawa. Alhanin kuma wannan kawai cutanka ne da suke sosai. Shi yasa su ka sa wannan kuɗin yayi ƙasa.

Eh gaskiya wuraren tiyata da nake taimakawa mutane ina yin ƙoƙari na taimakawa mutane da abubuwan da ba su da shi wanda ni kuma ina da shi kuma ina da halin da zan iya fitarwa ba tare da ni na matsewa. Sai in yi ƙoƙari in taimaka ma-ma-ma mutanen da suke da buƙata wannan abun. Misali yanzu abinci ne mutum yake da buƙata wanda ni yanzu haka wata ƙila ma a ƙoshi nake amma kuma ina da kuma wani abincin shi kuma wani mutum ga shi shi bai ma ci abinci makwata kwata sannan kuma ba a ƙoshi yake ba bai ma ci abincin makwata kwata. To ni tun daga sha a ƙoshi nake kuma ina da wani abincin a ajiye me zai hana in ɗauka in taimaka mai saboda wannan taimakon ni ma wata ƙila shi zai iya taimako na a wani wuri ko kuma ban ma san waye zai iya taimako na a nan gaba ba. To da wannan abun ne ake amfani wurin ganin ka taima-- wurin ganin da wannan abun ake amfani wurin ganin na taimaka mutane wanda in ka taimaka mutane ko su basu taimake ka ba kai daga baya in Allah yadda sai ga Allah ya taimake ka ba tare ma da ka san taya aka yi wannan taimakon yazo gare ka ba. Kuma dalilin taimakon nan da aka ma dalilin wancan taimakon kai ma da ka yi ne sai ga Allah ya turo kai ma wanda zai ma taimake ka. Wato wannan hanyar nake yi ƙoƙari wurin ganin na taimakawa mutane.

Eh ina cije farce a wasu lokutan, saboda a wasu lokutan zai iya yiwuwa ta hanya biyu ne ni. Ko a ce ba ni da rezan da zan yanke kumba, ko kuma na shiga wani yanayin da kamar babu daɗi haka. To a yin wannan yanayin ina cije farce musamman a ce lokacin da ba ni da rezan da zan yanke kumba. Yawan ci idan ya zama na je makaranta saboda duk ranar Asabar a makaranta ana duba farce. Duk wanda farcen shi ya yi yawa ana zane shi saboda barin farce abu ne wanda ya zama ƙazanta. Saboda haka in dai ka bari farcen ka yayi yawa to tabbas za a rake ka a makaranta. To ni kuma tsoron wannan dukan shine dalilin da yake sa ni in dai ya zama na ce wa na je makaranta ba tare da na iya yanke farce na dare za ba, sai in yi amfani da haƙori in ciccije shi. In cije shi in samu in rarrage mai girma saboda ko da a ce an zo kaina za a duba za a ga farce na bai girma sosai ba.

Yadda nake ajiye takardun aiki shine, ina ajiye kowane takarda ne, dai dai da matsayin shi. Kowane takarda ina yin ƙoƙari in ajiye shi a inda ya kamata in ajiye shi. Yanzu idan ya zama na cewa, takardu suna da yawa sosai, wanda kuma duk wa'innan takardun kowanne, matsayin shi daban-daban. To, ina samun lokaci ne, in bambance su, in ware su. Ko wa-- ko wanne, ya zama na cewa na ajiye shi a mazaunin shi. Saboda, kar sai lokacin da na zo neman takardun, kuma, ya kasance cewa, ina tawala ba tare da na san inda suke ba. Amma a lokacin, amma yadda nake musu tsari wurin ganin na ajiye su, daban-daban wannan tsarin yana taimako na wurin ganin na-- wurin ganin ko da ace na zo neman takarda zan gan ta a inda ya kamata ace na gan ta. Da na zo neman takarda ko ina san wannan wurin da na ajiye, takarda kaza a wurin na ajiye su gaba ɗayan su. Idan wannan takardan, aiki ne wanda aiki ne wanda an kusa gamawa, na san inda na ajiye shi. Idan kuma wannan takardan, aiki ne wanda ɓare daidai da ɓaren shi ba, shi ma na san inda na ajiye shi. Idan kuma wannan takardan aikin, aiki ne wanda an riga an gama kawai jira ake yi mai shaidar ya ansa shi ma na riga na san inda na ajiye shi.

Eh yanayin yadda muke aiki tare da ƙungiya shine, yanayin yadda muke aiki tare da ƙungiya shine kowa za'a bashi aikin da zai kama. Idan aiki babba ne za'a samu kaman mutum biyar a samu a cikin ƙungiya za'a samu kaman mutum biyar a basu wannan aikin ace ku, ku ƙungiya kaza ga aikin da za kuyi. Tun da wannan aikin babba ne gashinan kuku biyar dawa na kaza, da wane kaza, da wane kaza, da wane kaza, da wana kaza ga aikin daza kuyi. Kuje kuyi wannan aikin saboda me, wannan aikin, aikin ƙarfi ne kuma aiki ne wanda yake bukatar mutane da yawa. Amma indai yakasance aikin ba aikin ƙarfi ba ne, aiki ne mai yawa amma ba na ƙarfi ba wanda kowa za a iya rarraba mai yayi shi kaɗai to sai a tattaro ƙungiya gaba ɗaya azo a zauna a guri ɗaya a rarraba ma kowa aikinshi yaje yayi tayi. Wannan shine yadda muke yin ƙoƙari. Gurin ganin munyi aiki tare da ƙungiya. Wannan aiki da ƙungiya a cikin ƙungiya yama fi daɗi. Zaka ji kana yin aiki kuma ba tare dawai ka ƙosa ka gama ba ko ba tare da ka gajiba saboda me? Kuna tare da mutane ana fira, ana raha, ana wasa da dariya wannan aikin kuma zai tafi sosai yadda ya kamata ya tafi.

A'a, ba mu da WiFi a gida. Amma dai WiFi abu ne mai kyau, wanda me ni kai na ina da burin, wanda ina da burin yau idan ace na samu kuɗi, na sa mana WiFi a gida. Saboda idan kana da WiFi a gida, za ka zama cewa ko da yaushe kana cikin, kana da datan da za ka rinƙa yin amfani da shi. Wanda ba zai yuwu ace, wai wata rana an zo gashi babu network ba, kuma gashi ba ka da data a gida. Amma rashin wannan WiFi yana janyo matsaloli daban daban. Wanda wani lokaci idan wani a gidanku biye da data dole gurin ka zai zo ya ce ka mai hotspot saboda, mai saboda rashin data. Amma idan ya zama ace, ya zama na ace ka siyo WiFi ka ajiye a gida, kowa kawai ya riga yasan meye, meye sirrin ma'adanan da zai sa ya kama wannan WiFi kuma yai amfani da shi cikin raha da jin daɗi ga network ga kuma data a lafiya ƙalau. Amma idan wannan shine babban alfanun WiFi.

Yadda jadawalin aikin mu yake shine kullum kowa zai yi ƙoƙari ya fito da wuri, saboda kai ya zama na ciwa ana yin latti a gurin aiki. Saboda me? Yawan yin latti a gurin aiki yana kawo nakasu ga aiki gaba ɗayan shi. Wanda aikin, wanda aikin da ya kamata ace mutum ya yi haɗin awanni sai ya zama ya kai shi wani lokacin da bai kamata ace ya kai shi ba saboda me wannan yawan yin latti. To jadawalin mu yana amfani da cewa mutum bazai yi latti ba, mutum zai fara aiki ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza zai yi aiki kaza, daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza aiki kaza shine aikin shi. Wannan dau'in nan lokutan sune zasu baka dama ka yi ƙoƙari ka gama aikin ka. Wanda da ka gama aikin ka akan lokaci a dai dau'in nan lokutan za ka iya shirya wa ka wuce gida awanka saboda me jadawalin aiki yana zagawa wannan abu. Za ka iya wucewa a duk lokacin da ya zama na ayyukanka ka riƙa ka gama su.